Ina tashi da wuri in samu in yi ayyukana akan lokaci.

Ina matsakar son karatu saboda a ko da yaushe yana sa ni nishaɗi.

Eh ina sanya tabarau saboda rana da kuma kariya daga rana. Ina matukar sa tabarau.

Gaskiya ina yawan amfani da intanet sosai saboda harkokina na yau da kullum da kasuwanci.

Gaskiya, bana tafiya da sauri. A hankali nake tafiya saboda yanayin anguwan mu da yanayin wajen da muke zama.

Gaskiya na fi son zuwa ƙasashen waje irin su Canada, London, Saudi Arabia, Egypt.

Gaskiya muna da dangi da yawa. Muna da dangi za su kai kamar talatin, talatin da biyar haka.

Ina, ina matuƙar son launin ja saboda ja yana da ɗaukar ido. Sannan duk wani Abuj a ina matuƙar son shi sosai da sosai.

Ina siyan kayan abinci irin su taliya, macaroni, fulawa, suga, abubuwa da yawa.

Ina karɓan bako ta hanyar basu ruwa, wajen zama da abinci, sannan da kalamai masu daɗi da sakin fuska da murmushi.

Gaskiya ba na iya wa saboda ina da matuƙar ƙiba sosai, so yin tsalle yana bani wahala. Ba na iya wa.

Ina godiya ga Ubangiji in yi sallah, sannan in fara aikace aikace a matsayina na uwa me yara.

Na fi fa zuwa shagon masarufi domin siyan ƙananan abubuwa irin su siga, Maggi, taliya, shi.

Na fi son taksi saboda shi babu hayaniya da yawa sannan zaka iya ɗaukan drop kai kaɗai zaka iya biya shi kuma.

Ina son wasan ƙwallo saboda yana sa ni nishaɗi. Ni da yara a gida muna wasan ƙwallo sosai. Ina son wasan ƙwallo.

Ina matuƙar son shinkafa da wake da miya da kifi. Yana mataƙar min daɗi. Ina son shi sosai sai kuma ayaba.

Shinkafa da wake in ina cin shi, ina matuƙar jin daɗi sosai. Ina son shi sosai da sosai.

Eh, zan iya gabatar da rahoto a matsayina na malamar makaranta saboda ina fuskantar, ina fuskantar ɗalibai da yawa.

Malamin Hausa ina matuƙar jin daɗin darasin shi, si yasa ko da yaushe nake son shi. Na fi son malamin mu na Hausa. Yana.

Ina magana da abokan cinikanyana ta hanyar murya mai taushi da murmushi da fahimta a tsakaninmu da kwar.

Ina siyan kaya a yanar gizo, saboda yanzu shine hanya mafi sauki da zaka siya kayan ka a kawo maka shi har cikin gida.

Ina matuƙar son zama kusa da taga saboda wani iska mai daɗi yana sani natsuwa, yana sani farin ciki in.

Ina matukar son gidan abincin Jamilun Jidda, suna da abinci mai daɗi, abincin su yana matuƙar ƙayatar da ni.